Wani yanayin daɗi kake fin so? Yanayin sanyi haka ya fi daɗi gaskiya. Yanayin daɗi ne sanyi weather haka.

Kana miƙe jiki da safe? No, ban yin exercise gaskiya kaf, exercise kullum yin exercise ba mu cika yi ba gaskiya, saboda mu talakawa ne.

Sau nawa kake share ƙura? Sau biyar. Da safiya last two hours back, an. Gasu suna sharewa nan. Bayan wata awa biyar nan ma zan ƙara sharewa. Can za a binne kwanten wa zan share.

Wane lokaci na shekara kake so? Lokacin da muna lokacin rana ne haka. Na dai fi son lokacin bazara gaskiya. Su wannan okuta ne da basu maza, sun faɗa da shi yasa nafi son su. Na fi son lokacin bazara.